Eh ina sanya bel a kullum a koda yaushe musamman rana ku kamar ranar litinin zuwa har ranar Alhamis. Rana ku ne wa'yanda nake yawan sawa wanduna waɗanda suke buƙatan bel. To kuma na san cewa sanya bel yana da mahimmanci sosai don shi zai sa wando ya tsaya a ƙugunka.

Eh, kusan kowane lokaci ina amfani da intanet, saboda intanet ya zame min wuri wurin da nake hada-hada. Musamman kasuwanci na yana da alaƙa da intanet, to kuma intanet ya kasance wuri ne wanda duk abin da nake bukata na wasu bayanai haka, nakan same su a intanet. Saboda haka kullum nake amfani da intanet wurin biyan buƙatuna na yau da kullum insha Allah.

Eh, yadda nake son zama ya danganci inda na sami kaina. Wani lokaci idan ina cikin jama'a ne, na fi son in tankwashe ƙafafuwana don kar in ta kura wa kowa wurin zama. Amma idan na kasance ina ni kaɗai ne a ɗaki ko kuma mu biyu muna wurin wanda ke da yalwa, nakan so in miƙe ƙafafuwana in har za mu zauna ne a ƙasa in kuma akan kujera ne shima haka nakan tabbatar cewa na miƙe ƙafafuwana don in samu sakewa.

Eh ina ƙetare ƙafafu lokutan zama, wannan kuma shi ma ya danganci yanayin da na sami kaina, imma ina cikin wani nishaɗi ne haka ko ina zaune ni kaɗai, sai in ga cewa nakan so in ɗan ƙetare ƙafafuwa akan juna. Wani lokaci in juya hagu zuwa ga dama, wani lokacin kuma dama zuwa ga hagu ya danganci yanayin, eh da na samu kaina a gaskiya.

Eh ina duban kalanda musamman a kullum musamman lokutan da na san ina da wasu hada-hada da zan yi a ranaku. Nakan duba ita kalanda dan sanin oke yaune ranan da nake da abu kaza, gobe kuma ina da kaza, jibi ina da kaza. To ina yawan duban kalanda dan hada-hadana na yau da kullum.

Eh, tabbas ina da manufa na wata-wata. Dan ni ma na kasance ɗan adam ne kuma ɗan adam yana cike da buri. Saboda haka a kowace wata ina da abin da nake, eh, tanadin in ga na cimma masa. Musamman abubuwa na rayuwa don ita ɗan adam gaskiya kome sai ka yi tanadinsa.

Eh ina yin ke farce, alal hakika in ce sau uku a cikin wata guda. Kuma da na fi son yin ke farce na a yaren rana ko kamar ranan Alhamis. In ban samu na yanke ran Alhamis ba, to in sha Allahu ranan Juma'a kafin na tafi masallacin Juma'a, sai na yanke su don tsaftace jikina.

A ina zuwa kasuwa kusan kowane lokaci da buƙatu suka kama ni. Idan aka kira ni aiki tun da aikina ya kasance aiki ne na tafi da kayan ka, to idan aka kira ni ko da a cikin kasuwa ne na kan je. To bana da takammamen ranaku da nake zuwa kasuwa amma dai ko da yake in ba aiki zani ba, na kan daidaita rana kamar ranakun Laraba ranan sati, ranar Litinin wa'yan nan ranaku na kan ɗan keɓe su don zuwa wasu siyayya na gida.

Aaa lokaci da nake wanke kayayyaki gaskiya shine da safe kafin na fara wasu hada-hada na wannan rana. Sa'annan kuma nakan daidaitci ranaku ne wa inda ba zan fita zuwa ga aiki ba don in samu in maida hankali wurin wanke kayayakin.

A lokacin da nake jin damuwa, na kan so in sami kaina keɓe a wuri daban inda babu hayaniya. Ya kasance ni kaɗai ina Wani lokaci in samu ma wuri ne da zai kasance in samu in kwanta, in kwanta sai na rufe idanuwa na. Ko da dai bacci ba zai ɗauke ni ba. Idan kuwa bacci ya ɗauke ni kuma fa lillahi alhamdu.

A apps da nake amfani da su sau da yawa ya haɗa da shi wannan Silentio da Google da kuma zan ce apps da ke playing videos. Sa'annan kuma ina wasu mining saƙannan da suke da mahimmanci sosai sosai.

Abin da yake mafi mahimmanci a kasuwanci shine, a samu riba. Kasuwanci, duk kasuwancin da babu riba tabbas wannan kasuwanci ce wacce ba za a kira ta ma kasuwanci ba. A gaskiya kasuwa yana buƙatar riba. Sa'annan kuma mutum ya kasance wanda shi zai mai da hankali ga kasuwancin nasa.

A ayan da nake tsara ayyuka da suka fi mahimmanci shine nakan ɗauko mafi mahimmancin aiki daga cikin ayyukan da nake da su a rana, su nake fara gudanarwa sannan mai, sannan mai mabi'insa. Sa'annan kuma in har ban samu na kammala ba, to gobe zan in ɗaura daga inda na tsaya.

Eh tabbas ina bada shawara aiki a duk lokacin da shawarata take da amfani. Sabida ganin cewa an samu abin da ake buƙata a aiki, nakan bada shawara idan naga abubuwa basa tafiya yadda ya kamata. To zan nakan bada shawara ga shi shugabanmu ko in ce shugaba wanda yake an ɗaura shi a jagorancin aikin da nake yi, tabbas nakan bada shawara.

A ni na fi son biredi wanda yake da inganci, wato wanda aka yi shi da kyau. Ya sha ya samu bota da wasu abubuwa masu mahimmanci wanda suke gina jiki da kuma suke kiyaye shi biredin daga lalacewa. Irin wannan biredi shi na fi so kuma ya kasance mai taushi wanda ba wai ya ƙone ba.